Yanda nake tabbata da ingancin aiki shine zan tabbata cewa farko a zo aiki da wuri. Kamanya kamata a zo aiki ƙarfe takwas, zan tabbata cewa na bar gida da sauri saboda hanya in shiga ofis kamin ƙarfe takwas. Kuma in na zauna a ofis a kan tebur ɗina, in tabbata cewa duk abubuwan da zan yi aiki dashi suna nan a kan tebur. Kuma zan saƙe duba in tabbata cewa duk tambayoyi da amsoshi duk suna nan daidai yanda ya kamata. Kuma in duba abubuwan aiki kaman su kwamfuta ɗina, in tabbata komi yana nan daidai. Kuma indai wanda suna aiki tare da ni, in na ba su aiki su yi ba zan karɓa haka kawai in ajiye ba. Zan duba in tabbata cewa duk abun da sun yi ya kamata ya yi daidai da dokan wurin aiki. Shine dokan aiki.

Irin jakan da nake kai shine jaka na fata. Fata wato fatan ko saniya ko fatan dabbobi dai. Jakan fata ya fi kyau dan saboda ya fi daɗewa. Jakan da ba fata ba daga kwana nawa sai aga kaman gumi ko zafi ya taɓa shi ya fara ɓarewa suna yagewa amma jakan fata zai kwana ke ya shekaru mai yawa bai yi komai ba. Saboda haka shi ya sa na fi son jakan fata.

Gaskiya ba zan iya ƙirga wa ko sau nawa ke kallon madubi a rana ba saboda idan zan fita ina yi sa kaya, zan zauna ne a gaban madubi inyi kwalliya. Da nagama kwalliya kuma sai nasa kaya na ajiki, sai in tsaya a gaban madubi in duba ko komi yayi daidai kafin sake fita. To idan zan fita daga gida sau uku ne wataƙila in kalla madubi sau uku kenan a rana. Amma kuma lokacin wanke baki ma da safe ina da madubi a wurin wanka na gidan wanka. So in zan wanke baki zan tsaya a gaban madubi ɗin saboda wurin wanke baki yana gaban madubi ne. So ace kamar sau ƙila tun da ina wanke baki da safe da yamma ya zama sau biyu kenan. To sa kayan fita, ƙila zan fita kamar sau biyu ne a cikin rana ace to ya kama kamar sau huɗu a cikin rana kenan zan duba madubi. Wani lokaci zaifi sau huɗu ƙila ace sau biyar ko sau shida haka. To amma dai zuwa daga sau uku zuwa sau huɗu a cikin rana ina duba madubi.

Suf takalma na sun kai kamar guda goma sha biyar haka. Da ina da takalmin da in na sa kayan ofis da zan zuwa wurin aiki. Kuma ina da takalmi da zan sa idan na fita yawo kamar na su biki. Kuma ina da takalmi na sawa a cikin gida. So a shirye duka-duka sun kai kamar goma sha biyar ko ashirin haka. Don kowane zanzoron da zan yi ina da takalmi irin takalmi nashi da zan sa ƙafa.

Da inda nike aiki ƙungiyar haɗa, duk kamfanonin jari-jarida. To yanda muke aiki a ƙungiya shine cewa za mu je mu duba duk gidajen jarida, jarida ko na fefa, ko kuwa da na su rediyo da ko'ina. In mun je mu duba dun su, mu tabbata cewa suna bin duk doka da muka basu. Saboda haka, aiki da ƙungiyar jarida kam yana da sauƙi, ba wani matsala. Saidai zamu tabbata cewa duk gidajen jaridun sunanan suna aiki tareda dokan damuka basu.

A da yarantaka muna na yarantaka ne muna zuwa gidan fim amma yanzu haka bana zuwa gidan fim kuma ba. Saboda yanzu ma ana iya kallon fim akan waya ko kuwa akan kwamfuta na tebur ko kuwa akan kwamfuta na lab on da ake kira laptop. Sabida haka kuma ga wurare da yawan da mutum zai iya kallon fim daga YouTube ko kuwa Netflix. Saboda haka yanzu zuwa gidan fim kam daidai lallai kam ba kamar da kuma ba. Ni kam bana zuwa gidan fim kuma ba. Nafi so in zauna agidana ina shan ruwa ina kallon fim ko akan waya ko kuwa akan computer na ko a tv ma saina sako kaset da nake so zan nemi sunan a kan intanet, zan saka fim ɗin na kallo a buna.

Ni kam ina son dafa ƙwai na yayi ƙarfi. Wasu suna dafa ƙwai kamar minti biyu ko minti uku haka saboda fararen bayan jikin yayi ƙarfi amma ciki me yayi yellow din nan yana nan bai nuna sosai ba. Amma ni gaskiya nafi so duk ya nuna yana nan ƙarfi garau kaman dutse. Shi ne nafi jin daɗin shi. Duk wanda bai nuna ba da yana nan da baida ƙarfin nan kai in na sa a baki sai in ji kaman zan amai. Saboda haka zan sa ƙwai na a wuta daga ruwa ya fara tafasa zan saka ƙwai a ciki kuma zan bar shi ya tafasa har kaman minti goma in tabbata cewa duk ya nuna sosai garau inda nake so kafin in cire shi. Na cire shi daga cikin ruwan zafi kuma zan saka cikin ruwan sanyi saboda ɓawon ya cire sosai ba laile sai ya ƙaƙare ya kankare ko ina ba.

Ina son miyan kuka sosai, saboda kuka. Miyan kuka kaman miyan gargajiya da muka saba tun muna yara. Miyan kuka da tuwon masara da daɗi sosai kuma gashi kuka yana abubuwa mai kyau sosai a jiki. Yana sa hawan jini ya sauka kuma yana taimakawa masu ciwon siga. Miyan kuka gaskiya kuma bayi da tsadan dafawa. Da an ɗan samu ko fish ko kifin busheshshe ko naman saniya a dan tafasa asa mai gishiri da barkono shi kenan a haɗa kuka ko busheshshe ko wanda ba bushe ba. Miya ya haɗu kuma ga daɗi ga rashi kuma an ɗan samu kamar man shanu kaɗan ansa mishi shi shikenanzai ƙara daɗi. Miyan kuka yana da daɗi sosai nafi son shi fiye da duk miyoyin da suna nan duniya.

Launi jakan da nake sa kuɗi baƙi ne, saboda na fi son kalalen baƙi. Gaskiya a jaka kalan jakuna ina da fari, ina da kuma na fatan jikin mutum amma na fi so kalan baƙi. Saboda baƙin zai sa abin da na ajiye shi, na ɓoye shi ba zai ɓata yai komi ba. Ina son kalan baƙi sosai.

Gaskiya ƙwarai kuwa waya na yana cika ajiya ko wane lokaci. Abun da ya sa yana cika ajiya haka, ina ɗauka hotuna sosai kuma ina ɗauka bidiyo. Ina so nice ina fita kamar na je wurare su biki ko su taro haka ina so ɗaukan hotuna sosai da su bidiyo. Saboda haka kullum waya na yana cikan ajiya. Kuma ya cika haka yana faɗa mun, ina samun notification cewa ajiya ya cika. Zan fara duba tsofaffin hotunan da na riga na yi sai in ci cire su, ko kuwa tsofaffin su bidiyon da na yi da na tabbata cewa bana buƙatun su kuma sai in ci cire su saboda in samu filin sababbin ajiya kuma.

Toh burin mu a aiki shi ne cewa musamu kostomomi masu yewa dazasu gane cewa inda wurin aikin mu gidaje muke siyar wa yanzu haka to burin mu shine cewa mu samu kostomomi masu yawa da za su zo su gane cewa gidajen da muke sayad da su gidaje masu ƙarfi ne da aka yi musu da siminti mai kyau da komai. Gidajen ƙarfin da ba zai lallace da wuri ba. To inmun samu kostomomi mai yawa da za su zo kuma sun ji daɗi da irin aikin gidajen da muka sayar musu. Zasu je su gaya ma sauran mutane a waje kuma su ma su zo su gani. So burin mu shine muna so mu zama ainihin kamfani mai sayar da gidaje masu ƙarfi da kowa zai ji daɗi zaman lafiya, ba damuwa, ba ƙakkabewa, ba sanyi cewa ruwa ya kankabe bango ko ba komai aka ba. Gidajen mu masu ƙarfi, masu lafiya ga fili mai kyau kuwa.

Ina bana cije farce ina, saboda cizon farce gaskiya bai da kyau. Za a iya cije farce har a ja cize fatan da ke cikin farce. Kuma in fatan kuma ya zo ya ɓude, an samu ciwo a wurin kuma zai zama wani matsala. Dun in ciwo, ya samu ciwo ƙila karya ba zai warke ba. Yazo kuma ya zama wani, wani ciwon da turawa suke kiranshi wicklow. Saboda haka zan ba wa kowa shawara mai cizon farce, dala a yi ƙoƙari a daina cizon farce, especially wurin ƙananan yara. Saboda a, a daina samun ciwo da zai zama matsala kuma.

Kwarai kuwa, ina iya gabatar da rahoto. Wani bayanin da ake yi da gabatar da rahoto shine cewa duk abubuwan da ake buƙata, duk lissafin da ake buƙata, an haɗa kome sa a rubuta shi daidai inda mai neman rahoton zai iya karanta ya gane da abun da yake ciki. In na sami duk masu aiki a ƙarshe na in tambaye su kai ka kawo rahoton ɓangare naka, wannan kuma ya kawo rahoton ɓangare nashi, sai in haɗa duka, duba ko abun da sun rubuta daidai ne, sai in haɗa duk rahoton, in gabatar da shi ma duk oganmu na sama.

Ina goge haƙori sau biyu a rana saboda likiticin haƙori suka cewa in mutum yaci abinci da dare an tabbatar da cewa baza a ci komi ba kafin a kwanta ayi bacci a goge haƙori. Na goge haƙori, na yi bacci, na tashi kuma da safe, indan ci abincin safe, sai in goge haƙori. Saboda likita sun riga sun cewa idan mutum ya goge haƙori da dare bai kamata ya goge da safe kafin ya ci abincin safe ba. Saboda haka na ci abincin safe, zan goge haƙori. Abun da ya sa suka ce in ganci abinci kafin a goge haƙori da safe saboda abinci kare ya zauna a cikin haƙora ba. Dan idan ko akwai ɗan ƙaramin rami a haƙorin mutum haka, in abinci ya zai tsaya a ciki zai iya ruba, ya sa ciwon haƙori. Saboda haka na gama cin abinci da safe, a goge haƙori, a ɗauraye baki kuma da ruwa. Da rana ma in anci abinci ya kamata a goge haƙori. Amma saboda mutane da yawa suna wurin aiki ko suna inda ba za su samu dama su fita da buroshi da tutpes a wanke baki ba, za a ɗan ɗiba ruwa a ɗauraye baki a zubar. Da yamma kuma kamar da na faɗa da farko, in anci abincin yamma duk an tabbatar cewa ba za ci komai kuma ba kamin a kwanta, sai a buroshin a goge haƙori, a ɗiba ruwa, a ɗauraye. Haka na ke yi.

A'a ba kullum nike sanya safa ba, saboda kaman da rana in akwai zafi gaskiya safa a ƙafa zai sa mutum na gumi a ƙafa kuma zai sa ƙafafuwa na ƙarni kuna wari. Amma da safe kaman lokacin sanyi haka eh mutum zai iya sa safa a ƙafa saboda yaɗan sa ɗumi ɗumi mutum ba zai ji sanyi sosai ba. Dun kaman lokacin sanyi haka daga ƙafafuwa na sanyi yake shiga jiki. To gaskiya ina bada shawara kaman da safe a sa safa a ƙafa ko kuwa da dare in za a je kwanta a yi bacci in dai akwai sanyi sai a sa safa a ƙafa. Amma nikam sa safa a ƙafa sai lokacin sanyi ne. In ba sanyi bana sa safa a ƙafa ba.

Na fi son shan shayi ne. Kofi yana da kyau, yana da daɗi amma bai da kyau ma masu hawan jini. Yana ƙara hawan jini ya yi sama. Na fi son shayi. Shayi bai da wani damuwa a jiki. Don shayi kowa zai iya sha. Masu hawan jini da marasu hawan jini za su iya shan shayi. Amma kofi sai dai masu mara hawan jini kawai ne zasu iya sha su ji daɗin shi. Kofi kuma yana hana wansu bacci. Kamanni in na sha kofi ba na iya bacci da dare. Kuma ga shi sai sa jikina yana rawa wani iri. Saboda haka na dena shan kofi. Shayi da safe ko da yamma zan kwanta zan sha shayi. Da safe kuma na shan shayi da biredi da ƙwai ko kuwa shayi kaɗai haka da ɗan siga a ciki yayi mun daidai da zan ji daɗin shi. Amma kofi akwai ran da na taɓa shan kofi gaskiya jikina yana ta rawa har na samu ciwon kai. Da na je na gwada na gan hawan jini na ya yi sama. Shiyasa daga wurin na dena shan kofi, sai shayi kullum. Shayi kuma wani lokacin zan iya shan shi insa madara ko kuwa ba madara zan sa siga ko kuwa in ba siga ma zan haɗa da zuma in sha shi haka. Da zafi ko da sanyi zan iya shan shayi.

Idan na je kasuwa akwai abubuwa da yawa da nake siya amma yawancin lokaci ina cefanin kayan abinci ne, dasu kayan miya, bushe she, ko marabu she she. Dan na gama cefanin kayan miya da kayan abinci na gida tu. Abinda nake yi ina raba kwanakin da nake siyan kayan miya, ko kwa in siya kayan sawa a jiki. Kaman a ƙarshen wata ina zuwa in siya su kayan abinci na gida to. Da farkon wata kuma san shiga kasuwa in siya kayukan da zan sa kaman kayan zuwa wurin aiki, da su takalma, da su ɗan kwali, hadda kayan kwaliya ma ina siya a kasuwa.

Eh gaskiya ina koyan wasu yare banda Hausa, kamar yanzu haka ina koyan yaren Yarbawa. Ina da abokane da ƙawaye da su Yarbawa ne kuma suna ƙoƙari su koya mun Hausa, eh Yarbawa. Ni kuma ina ƙoƙari in koya musu Hausa. To ina jin Turanci, Turanci ma ina jin sosai saboda na riga na koyi Turanci kuma ina iya faɗi Turanci sosai. Yanzu Yarbawa nake so in koya saboda haka ƙawaye na, abokane na da masu aiki ɗina da su Yarbawa ne suna taimake ni, sai in tambaye su abu a Yarbawa su bar mun a Turanci san in gane manan shi. Saboda haka kaɗan kaɗan kuma ina koyan Yarbawa. Idan na gama koyan Yarbawa sanyi ƙoƙari ma in koya Igbo. Idan na koya Igbo shi kuma zai taimaka cewa mutum na zama a garin shi ya san Yarbawa, ya san Igbo ga shi na iya Hausa.

Eh ina sauraron rediyo sosai. Don daga rediyo ina jin labari da yawa na duniya gaba ɗaya ba labarin Najeriya kaɗai ba. Ina sauraron BBC Hausa ina jin labari abubuwan da ke faruwa a Amurika da ƙasan Turai da kuma hadda ƙasan bakin fata a duk Afirka da abubuwan da ke faruwa a ƙasan mu a arewa ina jin duk labari a BBC. Daga BBC kuma ina sauraron rediyon Amerika wannan kuma labarin duk ƙasan waje da farin fata da ko'ina labarin su nake ji. Gaskiya daɗin sauraron rediyo duk abun da baka san da ke faruwa ba duk za a ji a rediyo kuma zai sa mutum yayi hankali. Kaman labarin cuta cutan da sun shiga duniya irin su COVID ɗinnan duk daga rediyo muka ji kuma aka koyar suwa mana a rediyo abubuwan da ya kamata muyi saboda kan mu samu cutan. Har yanzu ma banda cutan wannan ma duk abubuwan da ya kamata mutum ya san da lafiyan jiki wallahi ina jin daɗin saurara daga rediyo dun kalma da yawa za a samu a ji a rediyo. Kuma ilimi wa'yansu ilimi ma ana samu a rediyo kaman ilimin rubuce rubuce na mathematics da hadaduwa duk ina koya daga rediyo. Kuma akwai waƙoƙi ma da ina jin daɗin su kamansu waƙoƙin gargajiyan mu ma ana buga a rediyo muna ji kuma muyi rawa mu shagali mu ji daɗi. Rediyo kam yana da kyaun saurara wa sosai.

Gaskiya gina dangantakan kasuwanci yanada kyau saboda daga dangantakar da kana da mutane masu zuwa siya abubuwa a hannunka shine zai sa kasuwancin ka ya girma. Idan na samo su kostomomi masu siya abubuwa kuma na tabbata cewa in suna da kuɗi suna siya. Wani lokaci suzo su same ni suce gaskiya yau basu da kuɗi a hannu amma suna buƙatan siya abu a bashi zasu biyawani lokaci zan basu. Kuma sun tabbata cewa sun dawo da shi kuɗi bayan sun samu gaskiya ina jin daɗi. Kuma wani abun da nake yi kuma cewa in san na gina dangantakar kasuwanci da mutane da kyau. In sun zo sun bada komfilayin cewa wane abu da suka siya a hannuna ga abun da ya faru da shi. Inda na tabbata cewa lailai ba hannunsu ne abun ya lalace ba. Ƙila daga shago ne ya lalace amma ba a sani ba an san musu to zan basu haƙuri in karɓa in canza musu in basu sabo. Amma inda na tabbata cewa a hannunsu ne ya lalace suna min karya ne gaskiya zai musu magana kuma ya musu faɗa cewa karya bai da kyau. Kuma in sunzo siyan abu duk inda zan iya taimaka kostomomina zan taimake su in suna neman bayani game yanda za a amfani da wani abu da suka siya a hannuna zan ƙoƙari in karanta nima in san cewa yane ake amfani da wannan abu zan basu bayani su ma sai su ji daɗi. Gina dangantakar kasuwanci da masu kasuwanci gaskiya yana da kyau abu mai kyau ne.

Eh waya na kam yana daidaita haske da kan shi. Dan kama in na fita da rana daga cikin ɗaki szai ɗanyi duhu ya gyaru ya ƙara haske da kuma kamar in dare yayi sai daga wuta ya fara haske saboda in samu in karanta abun da ke fuskan waya na. Kuma na, na shiga inda akwai wuta sai shi kuma wayan ya rage haske da kanshi. So saboda haka wayan yana da kyau in ɗau yana daidaita haske da kanshi. Amma su wayoyin da basa daidaita haske da kansu nan gaskiya yana sawa idanu ciwo. Da zaka inga fuska law idanu kullum, kana ɗora nauyin karanta abun da ke fuskan wayan ka. Amma fuska, waya nawa gaskiya yana daidaita haske da kanta.

Nafi son in wanke kayayyaki da safe ne saboda kafin kamin rana ya fita kamin a fara gumi an riga an gama komai sai a zana ana jiran masu siyan kasuwa su zo. Amma in an jira zuwa rana, gaskiya aiki wanke kayaki a cikin rana bai da daɗi. Kuma mutane su zo masu sayarwa su zo kuma suna gan ana aiki lokacin nan an tashi wankewa, gaskiya ba za su ji daɗi ba. Za su nemi wani shagon da za su shiga suje su cefanensu. To ni na fi so in tashi da safe ne in gama wanke kayayyaki zan shi fiɗa in zauna ina jira.

Eh ina kunna tsaron batiri. Abun da ya sa ina kunna shi, wani lokaci bama samun wuta kullum a unguwar mu. To saboda kwanakin batiri ya ɗan min tsawo zan kunna batiri. Don in ban kunna shi ba, kamar inna caji da dare zuwa safe. Washe gari indai ban kunna tsaron batiri ba, in wayana ya aiki zuwa kaman ƙarfe biyu na rana sai batiri ya mutu don baida ƙarfi kuma ba. Saboda wayan ya daɗe sosai. So saboda haka ina kunna tsaron batiri. Idan na kunna tsaron batiri da safe, to duk yanda na amfani da waya na, batiri zai kai kaman ƙarfe bakwai ko takwas na yamma kafin batirin ya sauka ya mutu. Shi ya sa ina kunna tsaron batiri. Kunna tsaron batiri kuma zai sa rayukan batirin ya ɗan daɗe sosai. Wayan ba zai mutu da wuri, ya lalace da wuri ba. So kunna tsaron batiri kam yana da kyau. Idan ba za a amfani da shi ba, sai a kunna shi a ajiye.

Idan muna cikin ofis muna aiki, ma'aikatan mu gaskiya ba su so mutum na karɓan kira kullum. Saboda haka akwai lokacin da muna karɓan kira daga kaman gida ko iyali idan abu ya faru. To a wurin aiki ɗina gaskiya bana karɓan kira kamar kullum kullum haka wani lokaci ƙila sau ɗaya idan yara sun dawo makaranta sai su kira su ce wa gasu nan sun dawo makaranta ko kuwa idan akwai abu da ya faru an kira. To waya na yana nuna mun sunan wa-wane ke kira. Idan na gan sunan da mai ya shigowa a kira a waya na, idai ba abun da ya kamata a cewai abu ya faru zafi zafi ba, bazan karɓa kiran ba, zan barshi. Idan na tashi aiki sai in kira, in mai da kira. Amma ya zama sunan da na gan idan a zuciya na a gani na ƙila abu ya faru ne, zan ɗauki kira. Saboda haka bani karɓan kira kullum a ofis a wurin aiki amma idai abu a so a ce a ciki a kwana ƙila in karɓa kira ko sau ɗaya ko sau biyu. Kira na sau ɗaya ɗin shi ne yara za su kira ne su ce sun dawo daga makaranta.

Eh kuwa ina iya busa saki amma bana busassaki. Me yasa? Saboda busawar sake gaskiya ba hali mai kyau bane. Bai ɗace mutum yana busa saki ba. Dun, ya kamata ko me ya faru da mutum, da nan kusa da kai ko me suka yi, ya kamata a yi haƙuri. A yi haƙuri a nuna musu a cikin kwanciyar zuciya cewa lailai abun da suka yi ba daidai bane. Ba busa saki. Busa saki yana sa mutum ya gan kamar ba mutumi bane. A ganina, awaki ne ana busa musu saki ba mutane ba. So haka ni bana busa saki amma na iya busa saki.

A akwai abubbuwa da yawa da zasu sani dariya. Ɗaya idan naji ina cin daɗi a zuciya na zan fara dariya. Kuma naga abubuwan da ke sani dariya kaman naga hali wani ai halin da kaman mai bada dariya zan yi dariya. Kuma naga abun kaman wani lokaci ana comedy haka zai sani dariya. Ko a cewa wai wani yana tafiya ya tuntuɓe ya faɗi zan yi dariya. Amma bai kamata a yi ma wanda ya faɗi a ƙasa dariya ba amma abun dariya ne. To duk lokacin da naga abun dariya dole ko yi dariya.

Eh ƙwarai kuwa na iya amfani da kwamfuta. Don wurin aikin mu duk abunda ya shafi aikin mu a kwamfuta muke yin amfani da shi. Duk kwalin gidajen da muke sayarwa da duk filin da muke sayarwa duk abubuwa a cikin kwamfuta ya ke. Na iya amfani da kwamfuta. Kuma gaskiya amfani da kwamfuta yafi sauƙi fiye da mutum na rubuce rubuce da hannu da akan takarda. Kwamfuta kan ya amsa, ya amfa na komai, yasa komai yayi sau aiki yayi sauƙi sosai kuwa. Kwamfuta na da kyau da daɗin amfani da shi. Na iya amfani da shi sosai. Har da zanen gida ma ina yi, na yi a kwamfuta. Don duk gidajen da muke sayarwa, duk zanen shi da adon shi da komai da rufawan da muke yi duk akan kwamfuta a ke yi.

An haife ni a watan tara a shekara dubu ɗaya da saba'in da huɗu. Watan tara rana, rana ashirin da biyu a cikin watan tara shine aka haife ni.

Ina rubuta rahoto sau ɗaya a cikin sati, wato sau huɗu kenan a cikin wata. Rahoton kuma yana kammala duk aikin da muka yi daga ran Litinin zuwa ranan Juma'a. Sai in kammala duka in rubuta rahoto, sai ran asabar in tura ma ma'aikata kuma sun karanta in dai ya musu daidai sai su ceto yayi daidai. Kuma in bai yi musu daidai ba sai su sake tura mun su ce wai in sake rubutawa, in ƙara mene menen da baya cike. To a cikin wata rahoto sau huɗu amma a cikin sati sau ɗaya.

Yanda muke bayar da ra'ayi a aiki, kalam wuri biyu ne tambaya na baki ko kuwa a rubuce. To, idan lok, na tambaya na baƙi ne sai kamar muna da mitin a ofis ɗinmu sai a tara kowa, a tambaye kowa ya aike sai mu bada ra'ayi a baki. Ko kuwa a tura muna a rubuce a email a kwamfuta, sai ace kowa ya bayar da ra'ayin shi a cikin rubuce a kwamfuta sai mu rubuce. To, a wurin aiki kalma biyu ne muke bada ra'ayi, da bada tambayoyi na baki ko kuwa a rubuce a takardu, a rahoto.

Ina iya takawa kaman kilomita biyu haka da ƙafa. Abunda ya sa bani iya takawa da nisa sosai haka saboda su gwiwa na suna mun ciwo, su kaffafuwa na suna mun ciwo. Bana iya taka da nisa. Don idan na taka da nisa sosai, in na tashi na dawo gida na zauna sai ƙaffafuwa na suna mun ciwo, kukuwa su ɗan kumbura. Saboda haka bana iya takawa da nisa. Amma saboda lafiyan jiki ya kamata mutane suna takawa sosai. Don likitoci sun ce wai a daga ƙafa tafiya kusan dubu goma a wani rana. Amma ni kam bana iya tafiya fiye da kaman takawa ƙafa fiye da kaman dubu huɗu ko biyar haka a cikin rana. Saboda haka zan ba da shawara kowa yayi ƙoƙari saboda ƙarfin jiki da lafiya kowa yayi ƙoƙari yana takawa kaman dubu goma tafiyoyi haka. Inza a yin kaman kilomita biyar ko wane rana zai yi kyau.

Gaskiya bani son wurare masu hayaniya saboda ni ba mutumin masifa bane. Na so wuraren da shiru da ko'ina ba surutu. Saboda hayaniya kan wani lokaci ma bai da kyau a lafiyan jiki. Hayaniya zai sa kama kana ciwon kai, kana abubuwa jiki bai daɗi ba. Saboda haka na fi so unguwa, wuraren da ko'ina shiru ko ana bin yin ɓangaren yen da ya kamata. Ba hayaniya ba ihu ba masifa ba lallacewa guraren hayaniya kam baniso samsam.

Ina cin abincin dare tsakanin ƙarfe shida da rabi zuwa ƙarfe bakwai haka. Don saboda likita ya bar min shawara cewa tun da ina da nauyin jiki in daina cin abinci a sakandare. Saboda in dai na ci abincin dare da wuri zai sa jikina ya ɗan ƙone shi kafin in yi bacci. Kuma haka ni ma ina baws kowa shawara, mun da mun riga mun kai shekaru talatin zuwa arba'in haka ya kamata in za a ci abincin dare ko abincin yamma daga ƙarfe-- karya wuce ƙarfe bakwai da rabi ba a daina cin abinci. Saboda jiki ya samu lokacin da zai ya ƙone abubuwan da yake sa mutum ya yi ƙiba a jiki ɗinnan. So shawarana shine kowa ya yi ƙoƙari a ci abincin yamma, yin abincin dare tsakanin ƙarfe shida da bakwai sai a daina cin abinci.

Akwai ƴaƴan itace da yawa da nake ci amma a tsakanin su duka nafi son mangwaro ne. Dan mangwaro yana da zaƙi wanda ya nuna sosai baya tsami baya ba zafin zuciya. Ina son mangwaro sosai amma ina shan lemu, ina shan lemon kuma ina cin gwaiba da kuma wasu ƴaƴan itace haka. Amma a tsakanin su duka gaskiya nafi son mangwaro ne. Kuma mangwaro shi ma duk da ciki da bawon shi duka suna bada amfani a jiki. Mangwaro yana da bitamin C sosai da zai taimaka a jiki. Lemu ma ina shan shi amma in na sha lemu wani lokaci saboda ɗan tsamin shi na, yana ɗan ƙone mun zuciya ko kuwa ya ɗan juya mun ciki. Amma mangwaro baya haka saboda haka gaskiya ina jin daɗin mangwaro sosai.

Idan matsala ya tashi aiki, ba ni saurin gudu in ce wa in magance. Zan zauna ne tukuna, in duba shi, in san ya aka yi da masalan ya tashi. Meyye ya sa masala ya tashi? Ina gama dubawa, sai in duba wane hanya ne, wane ɓangare ne zai fi gyara. Idan na samu amsa kafin in tashi magance masalan. Kuma in na samu amsa, zan sa in duba, in ce in tabbata cewa ba zai, irin masalan nan ba zai sake tasowa a wurin aiki kuma ba.